In ruwa yana zuwa, ina, ina kokarin guduwa na nemi yadda zan tashi daga wajen aikina, na nemi yadda zan samu wajen da zan tsaya da ruwa ba zai buge ni ba. Abun da nake yi kenan, zan tashi in tattara kayana, in haɗa kayana inda bazan, inda ruwa ba zai dake ni ba in an fara ruwan.

Na a cikin biki wanda na fi so, na fi son bikin aure. Wedding kenan. Na fi son bikin aure. To da bikin aure akwai abubuwa da yawa da ake rabawa, akwai abubuwa da yawa da ake yi, akwai hidima da yawa da ake yi a cikin bikin aure. To ni, na fi son bikin aure a cikin duka bikin biki biki. Sai kuma bikin suna, ina son bikin suna kuma.

Eh ina amfani da ja a yanar gizo. Ina amfani da ja sosai akan Internet. Akwai, yanzu haka akwai wasu document na ofis dina a Google, Google Sheet. A nan suke so that at anywhere I am zan iya accessing nasu in yi amfani, in yi amfan, in yi aikin da nake so inyi da shi.

Ina son abinci mai yaji sosai. Idan babu yaji a abinci bani ma iya ci. Don yana sa ni ina wani irin kaman zan tofa yawu. So nafi son abincin da ke da yaji sosai. Shi ne yake daidaye da jikina. In abinci ba yaji bani so.

Ni inna je wajen aiki, rayi na mai sauƙi ne. Bana, bana, bana taurin kai. Ba ni taurin kai. Duk abun da aka ce in yi, zan yi kuma a kan lokaci. Ba ni bada matsala a wajen aiki. Oga na yana so na a wajen aiki.

Ina iya tsallen igiya sosai. Skipping kenan, rope skipping. Ina tsallen igiya. A lokacin da nake makaranta nayi wannan wasan sosai. Tsallen igiya ina yi. Har yanzu ma ina yi wani lokacin ina exercise, ina skipping, ina tsallen igiya.

Eh, lokacin da nake cin abincin dare, karfe bakwai nake cin abincin dare. Karfe bakwai na yamma ko bakwai da rabi. Wani lokaci kuma karfe takwas. In abincin bai nuna da wuri ba, ko kuma mata na ba ta gama abincin da wuri ba, karfe takwas. Eh, ba ya wuce wannan lokacin.

Kudin wutan lantarki a wata da nake biya gaskiya dubu biyar ne. Wani lokaci kuma dubu hudu in dai bamu samu wutan sosai ba. Don mu a nan kasar mu ana dauke wuta ba'a bada wutan kullum. Duk watan da aka bada wuta sosai to muna amfani da wutan sosai nakan kashe dubu biyar a kan wutan lantarki. Amma in dai wutan ana dauke a kawo ne nakan kashe dubu hudu a kan wutan lantarki.

A gaskiya ban iya dinka tufafi ba. Ban koyi aikin ɗinkin tufafi ba, saboda haka ban iya dinka tufafi ba. Gaskiya wannan ba hanyar abinci na ba ne, saboda haka ban iya koya, ban iya dinka tufafi ba yauwa.

Ina cin salati sosai. Ina son salati sosai. Waton salad kenan. Gaskiya ina son salad. Kuma nakan idan naci fried rice, in an bani fried rice, ina son a ce, akwai salad a cikin fried rice ɗin da aka bani. Saboda haka ina son salati sosai.

Ni na fi son malamin karatu, malamin karatu, karatun, karatun boko. Don duk abubuwan da na iya a duniyan nan daga karatun boko ne. Kuma in babu malamin da ya koya mun daga boko, ya zan iya yin karaya, ya zan iya karanta wasu abubuwa kuma. Saboda haka malamin karatun boko na fi so.

Ni gaskiya irin kyautan da na fi son bayarwa shine kuɗi. Kuɗi. Domin ni gaskiya ban iya sayen abubuwa ba. Don ban san me wanda zan ba shi kyautan yake so ba da zan siya mai. So gara in bada kuɗi kawai ni kyautan kuɗi na fi son bayarwa.

A gaskiya ina zuwan wurare da wuri. Ba ni son zuwa wurare daga baya. Na fi son zuwa ko ina da wuri. Makaranta ina zuwa da wuri, wajen aiki ina zuwa da wuri, wajen ibada ina zuwa da wuri. Na fi son zuwa da wuri. Gaskiya I hate lateness. I always go to everywhere I go early.

Eh ina raba ayuka ga wasu. Idan, idan aiki ya mun yawa a ofis nakan raba ayuka ma wasu. In kai ma wannan, wane wannan ka yi wannan, wannan ka yi wannan sai in karba duka yan juma. In karba, in haɗa sai in baiwa ogan mu. Haka na ke yi.

Sau sai ma ina bada shawara a aiki. Ina bada shawara a aiki. Don akwai wanda suke kasa da ni, wanda ba su iya abubuwan da ya kamata su yi ba. So ina basu shawara, ina koya musu abun da ya kamata su na yi. Ina bada shawara a aiki kuma suna bin shawarana.

Eh, a gaskiya dai nakan shirya ayuka bisa ga wanda ake son a fara yi. Eh, wanda ya zamanto lalle-lalle ana bukatan a yi, a samu ayi, to shi nake fara yi. Kafunnan wasu, yauwa, jobs with higher priority are being done first before other ones.

Rubutuna yana da kyau sosai. Rubutuna yana da kyau, yana da bala'in kyau, kuma yana da rubutu kala kala. Na iya cursive writing kuma na yi normal straight handwriting. Ina da rubutu mai kyau.

Ina kunna sanarwa apps. Ina kunna apps dake updating dina on different updates. Ina the apps ma su updating ɗina on different updates like X, Facebook, TikTok, Instagram aka duk ina ampani dasu.

Na fi son taksi, don taksi yana cika da wuri kuma ya fi bos tafiya da wuri. Taksi yana cika da wuri, ƙwaƙwalwa mutane uku ko huɗu, in zai cika ma gaba daya mutane shida-biyar. Amma bos kan yana da yawa. So ni na fi son tagsi don ya fi bos tafiya da wuri.

Ina mike jiki da safe sosai. Ina press up, wani lokaci ina fitan yin jogging, ina yin sit up. Akwai-- ina skipping wani lokaci ma da safe. So ina mika jiki da sassafe, kowane safe. Yau ma na mika jiki da na tashi da safe.

Abun da nake jin tsoro shine talauci. Gaskiya ba ni son talauci. Ba ni son disappointment. In je a ce yau aiki ya ƙare ba aiki, abun da ba ni son in ji ke nan.

Ina cire takalma a gida. Gaskiya mu a al'adanmu bai bari mu ringa sa takalma a cikin gida, a cikin ɗaki ba. Muna yawo da takalma a kafa cikin ɗaki ba. So in muna gida, ina cire takalma na, in yi tafiya da kafafuwa na barefooted remove my shoes.

Ni kayan marmari da na fi so shine shawarma. Na fi son shawarma sosai kuma na fi son, na fi son kifi, soyyayen kifi. Kayan marmarin da na fi so kenan. Eh, irin kayan marmarin da na fi so kenan shawarma, tsoyyayen kifi.

Eh ina kallon taurari da dare. Ina kallon tauraro da dare sosai. Duk lokacin da na fita waje, muna zama a waje wani lokaci ba wuta, ina shan iska a waje, zan ringa kallon sama, ina kallon taurari.

Gaskiya ina son ciar da hutu a England, a Manchester Town na England. In samu inje in kalla wasan Manchester United saboda ni Manchester United fan ne. So gaskiya ina son in zan je hutu a ko ina ya zaman to England zan je hutuna.

Ni na fi son burodin yau, burodin yau mai laushi shi na fi so. Wannan ma zan yi, naci in sha ruwa kai bayan na sha shayi ba. So na fi son burodin na yau fresh bread. Abun da na fi so kenan burodin yau.

Ina zuwa cinema sosai. Ina zuwa gidan fim. Ina zuwa gidan fim. Duk lokacin da ana son a nuna wani sabon fim da ya fito, zan je in kalli fim dinnan. Ina zuwa gidan fim. Eh, ina son zuwa gidan fim da budurwa na.

Sosai ina rera waƙa lokacin wanka. Kana wanka kana jin waƙa, kana waƙa. Ina da daɗi sosai, sosai sosai ina yi shi. Yau ma na yi, jiya ma na yi. Yawanci duk lokacin da zan je wanka ina rera waƙa, eh.

Na fi son 'ya'yan itacen Moringa. Na fi son 'ya'yan itacen Moringa. 'Ya'yan itacen Moringa nafi so. Don shi yana, yana warkar da abubuwa da kyau sosai a jiki. Moringa leaf.

Na fi son miya mai zafi kuwa. Ai miya in ta yi sanyi ba ni iya ci, dole he na duma ta. So na fi son miya mai zafi, miya mai zafi da tuwo in ci, in ƙoshi in sha miya in lashe miyan. Na fi son miya mai zafi.

To aiki kan ina daidaita da rayuwa bisa ga yadda abubuwa suke zuwa yau da kullum. Aiki ya zama dole ne mutum ya yi. Domin baka yi aiki ba yaza kai ka samu kuɗi, ka yi, aaa, alfahari. Saboda haka dole mutum ya yi hakuri, ya yi aiki kuma rayuwa aka zai ringa tafiya. In za a yi rayuwa, a yi rayuwa amma da kuɗi ake yin rayuwa. Kuma in ba, in ba aiki ba zaka samu kuɗi ba.

Ina amfani da man Nivea. Nivea cream nake amfani da shi. To mai ɗin da nake amfani da shi kenan. Har roll on ɗin su ma abun da nake amfani da shi kenan. Nivea cream, da roll on. That is what I use.

Eh kullum dai ƙarfe biyar nake farkawa daga bacci, ƙarfe biyar. Nakan setting alarm dina ƙarfe biyar. In alarm dina yayi, yayi blowing ƙarfe biyar, na farka kenan. Daga ƙarfe biyar in na farka zan yi addu'a, daga addu'a zan ɗan fita inyi, inyi jogging. In ɗan yi small exercise. Sannan in dawo in zo in yi wanka, in samu fita in je aiki in dawo.

Eh ina kare kanmu daga sauro by mosquito net. Ina da mosquito net amma ban cika amfani da shi ba yanzu. Sai kuma mosquito flits. Nakan flitin ɗakina from time to time saboda sauro. Yanda nake kare kaina daga sauro kenan.

Ni gaskiya sau ɗaya na ke share ɗakina a rana. Sau ɗaya na ke share ɗakina. Idan zan tafi aiki in na share gadona, na share ɗakina in na fita sai yamma na ke dawowa. To da yamma kuma babu abun shara, babu abun sharewa.

Eh ina raba abinci da mutane. Ina raba abinci da mutane. Don wani lokaci gaskiya ina dafa abinci a gida, makwabcina ya dawo daga aiki, bayan da yana jin yunwa nakan raba abinci na da shi sosai. Eh.

Sosai ma ina amfani da kwamfuta. Ina amfani da desktop a wajen aiki ina amfani da kwamfuta. Da a gida ma ina da laptop ina amfani da laptop amma an sace. So yanzu da desktop na ofis dina kawai nake amfani da shi.

Ina son cin shawarma, ina son cin soyayyen kifi, ina son cin meat pie, ina son cin gasheshshen nama kuma ina son cin sakwara. Ina son cin dambun nama.

A hotunan waya na suna ajiye a cikin waya din. A cikin waya na suke, wasu kuma suna cikin memory card. Wasu suna cikin waya, wasu suna cikin memory card. Inda nake ajiye su ke nan. Eh babu wani guri kuma.

Ina tofa miyau a cikin toilet sink kuma ina tofa a ƙasa, in ina tafiya. Amma in ina gida, ina tofa miyau a cikin toilet sink nawa, yanda nake tofawa kenan.

Abun da nake yi don kiyaye da lafiya na su ne na farko ba ni aikin da zai kashe mun jiki da yawa. Na biyu ina medical checkup. Na uku ina exercise. So abubuwan da nake yi kenan dai da na sani kuma ina cin abinci sosai ina shan ruwa daidai.

Sosai ina motsa jiki kullum. Da safe, kullum da safe ina motsa jikina. Ina zuwa road work kuma in na dawo ina yin shut up da kuma sit up da kuma squatting. Ina motsa jikina kullum.

Babban nasaran da muka samu a aiki shine yanayin applying certificate na, ah, food professionals namu. Da akan yi manual method ne amma yanzu mun yi developing portal wanda masu bukatan, masu bukatan certificate kawai za su je portal ɗinmu ne su yi applying. Ei munzo mun duba mukaga komai da suka yi uploading ya daidai sai muyi approving na su. Shine babban abun da muka, nasaran da muka samu a wajen aiki kenan.

Abun da nake shukawa a gida sune masara. Ina shukan masara a gida kuma ina shukan su aleho da kubewa. Yawanci kubewa nake shukawa da kuma tumatir. Abubuwan da nake shukawa a gida kenan.

A wata, so ɗaya nake rubuta, rahota. Ko wane wata, ko wane ƙarshen wata, ina rubuta report, so ɗaya, kuma report ɗin, report ɗin anyi ayyukan da muka yi a unit namu. Shine nake rubutawa inje in submitting wa ceo namu, sau daya a wata.

Gaskiya ina son dafa ƙwai sosai. Don ina son dafeffen ƙwai. Ina son dafa ƙwai. A kowace rana, ina cin ƙwai daddaya. In ban dafa ba da kaina zan saya a waje in ci dafeffen ƙwai.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar, wani lokaci kuma ranar Lahadi. Saboda ranan da nake samun hutun ke nan da bani zuwa aiki. Amma sauran ranan bani iya zuwa kasuwa. Ranar Asabar da ranar Lahadi nake zuwa kasuwa.

Ina cin cita a abinci kuma ina so. Ina cin cita ma ba sai a abinci ba, yanda yake haka ina ci, don yana ma, ga, yana min maganin mura. Ina cin cita, ina son cin cita sosai, ina so.

Ina tafiya da sauri. Gaskiya ina tafiya da sauri saboda ni mutum ne wanda ina exercise sosai. I'm fitted, I'm very fit so I move fast. Ina tafiya da sauri. Eh.

Ni ina amfani da hannun dama, da hannun dama nake amfani. I'm a right handed person. Hannun dama nake amfani da shi. Rubutu, cin abinci komai hannun dama nake amfani da shi. Ni badame ne. Ni badame ne.

To ni abincin gargajiya da na fi so shine tuwon shinkafa, masa, ƙosai da koko, karago, kantu. Ina son wannan abincin sosai.

Ina koya fasaha sabo akan YouTube, yawanci akan YouTube nake koyan sabon fasaha akan intanet. Eh, in da akwai aikin da nake son inyi a wajen aiki da ban da idea din sosai kawai zan je kan YouTube in gan inda ake yi.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar da ran Lahadi. Saturday, Sunday nake zuwa kasuwa saboda daga ran Monday zuwa Friday ina zuwa aiki. To Asabar da Lahadi ne nake samun daman zuwa kasuwa in sayi duk abun da zan siya.

Indai ina kamu da mura, yanzu ma hakan ina kamu da mura. Ina sneezing kuma ina face majina na, sannan kuma ina, ina coughing. Abubuwan da nake yi kenan ina kamu da mura.

Ina gaida mutane duk lokacin da na hadu da mutum, ina gaida su. Wasu nakan ba su hannu mu sha hannu tare, wanda kuma sun girme ni kamar iyaye nakan durkusa musu in gaishe su. Amma sa'ona, sa'ana ina ba su hannu, ina miƙa musu hannu muyi gaisuwa tare.

Gidanmu yana da jan kasa. Jan kasa ne gidanmu yake da shi. Jan kasa. Jan kasa muke da shi a unguwar mu nan. Jan kasa ne ko ina.

Na fi son, na fi zuwa shagon saida abinci, shagon saida abinci nafi zuwa. Don abinci kullum ina cin abinci. So shagon saida abinci shine nafi zuwa.